Ah, na fi so in ciyar da hutuna ah, gidan shaƙatawa tare da iyalina, da kuma ƴan uwa da abokan azziki, don samun nishaɗi da kuma jin daɗin rayuwa. Wannan shine abubuwan da nake so, wurin eh, ciyar da hutuna, tabbas haka yake.

Eh, a gaskiya yanda nake sasanta rikici a wurin aiki shine in ji kowane matsala daga wurin duka bangare guda biyun. Daga lokacin ne sai in san wa ke da gaskiya kuma wane ne ba shi da gaskiya.

Eh nakan yi kiran bidiyo musamman ga abokanai na waɗanda suke nesa dani. A mukan yi kiran bidiyo don jin muryar juna da kuma ganin juna, da kuma ɗauke kewa ga juna.

Eh a gaskiya nakan kammala aiki a lokaci ne ta yanda nakan daidaici lokaci da ya kamata ace na gama wannan aiki, sa in saita agogona don in ga na kiyaye lokaci wurin gama wannan aiki, sa'anan kuma in ƙara ɗaurawa da wani aikin da ka bi jiro min.

Alal aƙika ne dai an aife ni ne a watan Agusta. Sa'annan ɗiya ta ɗaya an aife ta a watan Janairu, da kuma ita ɗiya ta biyu an haife ta a watan Mayu. Sa'an nan ita matana ita ma an haife ta a watan Agusta.

Alal haƙiƙa in dai da yamma ne kafin na kwanta nakan ɗan a yi addu'a bayan na yi addu'a sa'an nan in yi wa iyalai na addu'a, sa'an nan kuma in tabbatar cewa na kashe wutan ɗaki kafin na kwanta.

Dan hakika ina iya busa tsaki idan ya kama. Wannan abu ne wanda zan iya yi cikin sauƙi amma tunda busa tsaki ba aiki bane na gadangadan amma dai tabbas ina iya busa tsaki.

A gaskiya dukka biyu babu wanda zan ce nafi so. Tabbas wani lokacin na fi so inga na tsaya a tsaye ina abubuwan da ya kamata. Sa'annan kuma idan nazo hutawa nafi son in ga cewa na zauna wato inga kaina a kan abin zama musamman.

Alal hakika teburin mu a wurin aiki suna fuskantan juna ne musamman maza. Sa'annan na mata ma yana fuskantan juna. Sa'annan kuma idan aiki kan kama a mu ɗan juya teburin mu ta yanda za mu samu gamsashshen haske wurin gudanar da ayyuka.

Eh tabbas ina shuka tsire-tsire a gida musamman lokacin damina dan a wannan lokaci ne muke da wadataccen ruwa da zai gamsar da shukan da muka yi.

Dangantakarmu da abokan aiki kamar ‘yan uwa ne da abokan arziki, ba ma barin abin da zai cutar da juna. Sa'annan kuma idan an yi kuskure akan gaya wa juna inda aka samu kuskure, sa'annan kuma wanda aka yi wa gyara ya kanyi kokari ya gyara kuskurensa. Haka muke a zama a gurin aiki.

Tabbas ina dafa abinci musamman idan ya kama kaman su shinkafa da wake ko in ce jollof rice ko kuma doya ko kuma sakwara ko kuma in ce tuwon masara. Sa'annan kuma nakan dafa miya kaman miyan kuka, kaman miyan kuɓewa, kaman miyan alayyaho. Sa'annan kuma nakan dafa adda, indomie da ƙwai in sha Allah.

Eh ina tara tsabar kuɗi idan lokaci ya kama da nake ganin ina da wani uziri a gabana, to na kai ƙoƙari inga na killace wani adadin tsabar kuɗi a gida don biyan buƙatun yau da kullum. Amma mafi yawancin kuɗi da nake ajiyewa sukan kasance ne a, a asusun banki.

A lokacin da na farka da safiya, abin da nake fara yi shi ne in gode wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'annan kuma in tashi in yi alwala. Idan nayi alwala sai in yi nafila. Idan nayi nafila sai in tafi zuwa ga masallaci don gudanar da sallar asubahi. Bayan kuma na gudanar da sallar asubahi, na kan zauna a masallaci don yin azikar. Idan na gama azikar sannan in ɗauki Alkur'ani mai girma in karanta.

Iyalal haƙiƙa app dana ke amfani da shi don saƙonni sun haɗa da ita text messenger wato SMS. Wannan app ke nan na kan wayata. Sa'annan na kan yi amfani da WhatsApp, na kan yi amfani da Facebook, na kai amfani da Twitter, na kai amfani da Telegram da dai wasu app dai waɗanda ba zan iya tuna tunaso su ba a yanzu haka.

Alal haƙika, yadda nake gudanar da bikin ranar haihuwarmu shine mukan jaddada godiya ga Allah, azza wa jalla, wanda ya kawo mu yi zuwa ga wannan lokaci a tsawon rayuwarmu. Sa'an nan kuma nakan hasasho, ah, ah rahamomin Allah subhanahu wata'ala a gare mu. Sannan kuma in gode wassa. Sannan in samu dama, na yin sadaka ga al'umma mabukata don su yi mini addu'a.

Eh tabbas ina rubuta kashe kuɗin aiki musamman idan aiki ya kasance ba tawa ba ce, to na kan yi ƙoƙari in ga cewa na kiyaye wurin rubuta adadin kuɗin da aka kashe wurin aiki dan in samu in baiwa shi wanda ya bani wannan aiki in gudanar masa da shi don kada ya ga kamar an cutar da shi wurin farashin kayayyaki.

Gaskiya na fi son in ba da kyautan kuɗi ga abokanai ko kuma in ce waƴanda ban san su ba haka, amma idan ƴan uwa ne na fi son in ba da kyautan, eh kayan hatsi, musamman abu abin kayan abinci dan su ba wani lokaci ba ka san yanayin da mutum yake ba. Sabida haka na fi son in ba da kayan abinci wani lokacin kuma in ba da kuɗi.

Eh nakan huta a gurin aiki lokuta da suka haɗa da kamar lokacin da na yi la'akari cewa kusan kashi tamanin na aikina na riga na kammala nakan ɗan samu dama in ɗan huta kafin na kai aikin zuwa ga karshe. Sa'annan kuwa idan aiki ya kasance aiki ne da ake bukatarsa akan lokaci, to ba na hutawa sai na tabbatar na gama wannan aikin sannan in samu guri in huta. Inda kuma nakan je in huta a gurin aiki sun haɗa da gindin bishiya kamar bishiyar mangwaro ko kuma in je cikin masallaci.

Eh ina sanya safa kusan kullum musamman a ranakun da nake sa takalmi wacce take da kala haka, dan nakan kasance ina zufa a ƙafa to idan nasa safa yana ɗan kareni daga wannan zufa da zai sa ƙafana yana silmewa daga cikin takalmi.

Eh tabbas ina yin ciniki a kasuwa musamman idan na je siyan kayayyaki. Haka idan aka gaya min farashi na kan yi ciniki a gaskiya don mun kasance masu tsaka-tsakin hali. To saboda haka muka yi ciniki. Ko in ce na kan yi ciniki idan na je siyayya. Idan kuma farashin ya mun ba sai na yi ciniki ba kawai siya na ke yi.

Eh nakan ƙetare ƙafafu a lokacin zama don a haka addininmu ya koyar da cewa idan mutum ya zo zama ya ƙetare ƙafafu a musamman wurin cin abinci, tanƙwashewa zai yi. Amma idan na gaji haka nakan ƙetare ƙafafuwa ne in mike su don in samu ƙafafuwan ko ince jijiyan ƙafafuwan su sake.

Eh nakan yanke farce so biyu a kowane wata. Na farko nakan yanke bayan sati biyu da shiga wannan wata, sa'annan na biyun nakan yanke a ƙarshen wannan wata. Haka na ke yi wurin yanke farce.

Eh, ina amfani da sabulai iri-iri amma sabulun da na fi amfani da shi shine sabulun gargajiya wanda na ga ya fi ba ni, a, abin da nake so. Misali, wurin yin kumfa, sabulun gargajiya yana ba ni kumfa yadda nake so sa'an nan kuma yakan, a, daidaita ita fatar jikina.

Eh ina cin citta sosai a abinci musamman idan za a min jollof rice ko kuma zan sha shayi haka ina cin citta sosai ma.

A gaskiya na fi son malamin addini wanda ya iya bayani na abin da addini yake koyarwa. Sa'annan yake da hikima wurin koyar da karatu. Sa'annan kuma, aa nakan so malami na karatun zamani wanda ya iya bayanin musamman irin su physics da su chemistry.

Gaskiya wurin aikin mu wuri ne wanda yake nishaɗantarwa, sa'annan kuma akwai bishiyoyi yana ba da iska mai inganci, sa'annan kuma akwai abokanan aiki waɗanda suke ɗaukewa matun kewa.

A nakan sha ruwan fiyowata ne a kusan kullum a ko da yaushe. Sa'annan wani lokacin nakan sha ruwan gora idan na samu. In kuwa ban samu ba sai in cigaba da shan piyowata na da nake sha.

A gaskiya, a yawan dangin mu a gida mun kai kimanin mutum goma sha biyu, eh kimanin mutum goma sha biyu sannan muna zama na mutunci da kwanciyan hankali.

Eh, halalaƙiƙa ina kan yi wanka ne a lokacin da ya kama idan ya kama zan fita da sassafe to na kan yi wanka na da safe da wuri. Sa'annan kuma idan da yamma ya yi haka, na kan ƙara watsa ruwa don samun sauƙi ga zafin jiki. Sa'annan kuwa idan da rana kuwa zan fita, na kan ɗan jinkirta wanka na zuwa lokutan da zan fita sai in yi wanka.

A gaskiya ba mu da wifi a gida, saboda ba abu bane wanda kowa ke amfani da shi. Ba kowa ke amfani da data a gida ba, amma dai kusan kullum ina da data a wayana.

Anal haƙika muna da madubai da dama a banza in bamu da madubai zamu iya samun madubi kaman guda goma a gida.

Eh nakan kwana a gado sa'annan kuma nakan kwana a ƙasa. Wannan ya danganci yanayin lokaci. A lokacin da idan na ga cewa jiki ya gaji nakan samu gado in kwanta. Sa'annan kuma idan da daddare ne nakan kwana ne a, a ƙasa.

Eh tabbas ina bada shawara sosai a gurin aiki musamman idan mutum ya tinkare ni wurin neman shawara akan wani al'amari da ya shige masa ko ya shige mata nakan basu shawara wanda ka ɗaure musu insha Allah.

Eh tabbas ina son ɗakina yayi haske musamman in da rana ne, sannan kuwa idan da daddare ne na kan kunna fitila dan inga cewa ɗakin ya yi haske don gujewa wani abu da kan zu ya shafe ni.